Da farko dai abin da nake fara yi duk lokacin da na isa ofis, nakan umarci ma'aikata su yi aikin dai kamata. Sannan na umarce ma'aikaci guda ɗaya ya share mun ofis. Idan ya share, na samu kuma wani ma'aikaci mafi ma ya ƙara goge mun tebura da kuma wuraren da suka yi datti. Idan na aika aka mun waɗannan ayyukan sai in shigo in zauna cikin ofis. Kuma wannan lokacin ina matuƙar jin daɗi saboda abin da nake yi yana faranta mun rai Wani lokacin idan na aika ma'aikaci ya yi min kaza to bayaƙin yi. Kuma sannan yana jin daɗin yin aikina saboda ina masa inisani, ina masa adalci kuma ina farin da maslahi. Kuma ina jawo su ciki akan koma menene kuma ina ba su, ina, ina, ina ma su alkheri, ina ma su abin da ya kamata. A gaskiya ina jin daɗi a duk lokacin da na isa ofis. A lokacin da na isa ofis nakan samu waje na zauna. Idan na zauna sai in buɗe kwamfuta dina. In dudduba abubuwan da zan duba in yi sayanin inda zan yi sayan in bar na bari. Sannan kuma in duba kwamfuta dina. Idan na duba kwamfuta dina na duba na gani mene ne yake kamata in yi, mene ne schedule dina na ranan, mene ne tsare-tsare na na ranan. Idan na duba na gani sai in ga. Idan naga ga abubuwan da ya kamata in yi sai in ƙoƙarin farawa. To gaskiya abin da nake yi ke nan a lokacin da na isa ofis. Kuma yana daga ciki bayan nan inda ban faɗa ba haka kamata a ciki muna faɗa shine a lokacin da na isa ofis zan fara gaisawa da mutane tukun nan. In tabbatar da kowa na gaisa da shi duk wanda ya kasance yana haraban wannan ofisin. Ko kuma duk wanda ya kasance yana cikin ofis ya zo ofis nan. To sai naje na gaisa da shi, na yi musabaha da shi sannan kuma na mun gaisa. Sannan kuma idan muka gaisa idan akwai wanda za mu yi magana da shi watakila wani abu ne za mu yi magana da shi mai amfani sai in tsaya na yi magana da shi. Idan kuma wani wanda kawai gaisawa za mu yi da shi sai mu gaisa, in yi tafiyata. Daga nan shi ne zan je ofis naje na zauna. Nayi abubuwan da yake kamata na yi dan, dan tsare-tsaren da na riga na tsara wa kaina sai in yi shi. Gaskiya zuwa ofis ba ƙaramin amfani yake mun ba saboda idan na je ofis nakan samu relief, nakan samu jin, eh, farin ciki. Sannan kuma ba, ba na samun wata tashin hankali ko damuwa. Saboda idan na je ofis ina samun kaina cikin natsuwa da jin daɗi. Ofis na kawo mun natsuwa, yana kawo mun farin ciki sosai. Amma aka ce da, in aka ce da ma na zo ofis misali na taho daga gida na zo ofis cikin farin ciki. Hakan yana ƙara faranta mun rai saboda babu wanda zai yi yunƙurin cewa zai ɓata mun rai. Kuma ko da mutum ya yi yunƙurin ɓata mun rao to zan jima aikin da nake so na yi ma sai in ji ba zan iya yi ba saboda ban son ɓacin rai idan zan yi aiki. Idan na isa ofis nakan samu kwanciyar hankali, nakan samu na zauna. Idan na samu kwanciyar hankali daganan sai in fara aikace aikace da nake so in yi. Domin yana daga cikin ayyuka da nake yi sai na duba tsare-tsaren abun da yake kamata na yi a wannan ranan. Sai na duba. Idan na duba na ga abun da yake kamata in yi sai in fara ɗauko su ɗai-ɗai, ɗai-ɗai, ɗai-ɗai. Ina yinsu dai-dai, dai-dai. Ko wanne sai in bi shi in yi shi. Wanda Allah ya sa zan iya yi shi gabaki ɗaya a ranan to. Idan kuma ban samu na yi a ranan ba to sai in bar wa'insu zuwa gobe idan na taho gobe sai in ci gaba da inda nake.

Wurin aikinmu yana da yalwa, yana da girma sosai. Domin idan ka shiga ka fara tafiya ma, tafiya ma in ka fara yi za ka ji ma ƙafafun ka sun gaji. Saboda waje ne mai girma, waje ne da akwai abubuwa da dama masu yawa wajen, wajen aikinmu yana da girma sosai, yana girma sosai. Waje ne mai ƙayatarwa, waje ne da akasa abun farin ciki da jin daɗi. Waje ne da idan ka gan shi kai karan-kanka za ka samu natsuwa da jin daɗi. Waje ne idan ka kalla da ka shiga, kana shiga farkon shigan ka kawai za ka ga abubuwa na alfarma, abubuwa masu ƙayatarwa. A gaskiya wajen aikinmu waje ne mai matuƙar, mai matuƙar yi, yalwa kuma akwai abubuwa wanda idan ka gani za ka so kana sha'awan abun. Wajen aikinmu yana da girma sosai. Mu kowane ofis idan ka shiga shi ma akwai girma. Ko wani ofis idan ka shiga akwai girma. Ko wani ofis idan ka shiga akwai ɗaki, akwai wajen bayi. Wato duk da za ka samu ma'aikata, da za ka samu, ah, da za ka samu wanda suka zo maka ziyara, da za ka samu mutum ya zo maka ziyara. To kana da wajen da za ka iya ijiye shi kuma yayi fitsari, yayi kashi ba tare da ma wani yasamma. Kana da wani, wani, wani wanda, wani, wani ba tare da ma an san cewa. Kana da wani, wani me suna shi ma visitation ba. Kana da wani wanda ka gayyata ba kuma kana da wani wanda ya zo maka ziyara ba. Domin waje ne mai girma sosai. Waje ne na wanda ke, waje ne da wanda, waje ne wanda duk wanda ya gan shi kai ka zai samu farin ciki, zai samu jin daɗi kuma gashi akwai iska. Domin iya itacen da aka sa ko kuma in ce bishiyoyin da aka dasa su, su karan kansu sun isa su baka, ah, sun isa su baka iska da, ah, iska da kuma, ah, samun natsuwa. Domin waje ne mai girma sosai. Waje ne wanda kana shiga ofis din mutum zaka ɗauka kaman ƙatuwar falo ne. Waje ne wanda idan kana shiga ɗaki, kana shiga ofisin mutum, idan mutum babba ne a cikin ma'aikata zai kasance shago shi zai kasance, ah, zai kasance wajen shi, inda yake da girman nan zai aika a siyo masa kujeru. Itace duk kujeru kaman falo. Wanda idan mutane suka zo suna neman shi za suyi wani biyan buƙata ko kuma za su kai mai wani matsala akan wani abu ko kuma suna so a yi masu wani abu. To sukan je ofis ne. Idan suka je ofis to kana shiga ofisin idan babban mutum ke nan, idan babban ma'aikaci ne kana shiga ofishin shi za ka ga cewa akwai kujeru wajen zama zaka ɗauka falo ne. Sannan kuma akwai kujeru a gaba kuma wajen teburinsa. Wanda zai kasance kaman mutum biyu ne kawai zai iya zama. In mutum biyu ne suka zo to suna da wajen da za su iya zama a gabansa. To idan ka duba gefe kuma za ka ga TV na ne. TV, akwai TV na kallo wanda za ka iya kallo da shi. Amma wannan tsarin ba kowane ofis ba ne akwai. Sai babban ma'aikaci ne yake samun irin wannan. Ga kuma, ah, AC nan. Shi ma karankansa akwai ga, ga kuma irin ba kafet ba ne aƙasa ba. Ba kafet ba ne. Wannan ne, eh, an shimfiɗa, an shimfiɗa rug ne wanda da takalmi mai kyau ake shiga. In ba ka da takalmi mai kyau ba za ka shiga ba. To gaskiya ofisin mu yayi matuƙar girma sosai. Wannan shi ne bayani akan ofisin mu.

Ina cajin wayana ne a kowane lokaci. Ba ni da takakaccaccen lokaci da nake cajin waya. Ba wai ina cajin waya da safe ko rana dare, ko wai da safe kin yi caji da rana sai in yi da dare ko kuma in yi da dare in ƙi yi da rana sai in ƙi yi da safe. A'a, ba haka nake ba. Kullu yau min nake caji ina. Duk lokacin da na fahimci cewa wayana babu caji, zan sa caji saboda ina jikin wuta ne koyaushe. Dalilin da ya sa na ce haka saboda muna da sola. Ko babu wuta akwai sola. To wannan solan ya isa na yi cajina duk lokacin da na fahimci cajina ya fara yin ƙasa. In ɗauko wayana, inje a sa mun caji. In ɗauko wayana insa caji, in riga danna wayana daga. Inda akwai illa ga waya ta idan na sa, ina, idan na sa ta caji kuma ina aiki da shi saboda yana daga ciki, yana kashe batir kuma yana kashe cajin fal ma. To amma saboda biyan bukata da mutum zai yi, irin bukatun da mutum zai biya, to shi ya sa wata sa'ad mutum baya iya cire wayar shi daga caji saboda yana so yin amfani da shi. Domin zan iya dawowa, ina so in biya bukata da waya. Sannan kuma na ga wayana yana ja. To idan yana ja kuma ba zan iya barin shi yayi caji ba, sai dai in cire shi, sai dai in sa caji in riga amfani da shi. To a gaskiya ba ni da lokaci yin caji. Ban da wani takakacciyar lokaci da zan ce eh lokaci ne kawai nake caji. Ko wane lokaci, lokacin sa caji na ne. Domin yana daga ciki kuma ko da an samu matsala, sola ya mutu, nakan iya ɗauko power bank na sa cajina. Domin ko dashi wayana yana cikin caji kuma ina amfani da wayana. Ma wayar da nake amfani da shi yana daga cikin manyan wayoyi. Kuma wayoyi yana daga cikin wani wayoyi na duniya. Saboda duk da ba wai ya na riƙe caji sosai nan bane, ba sosai yake riƙe caji ba amma nakan iya manage da shi a duk abin da nake so yin da shi. Saboda Samsung ce. Samsung, Samsung A22 Galaxy shine nake amfani da shi. To ba laifi yana riƙe caji, yana riƙe caji. To wannan cajin da ɗan yake ɗarkewa, to shi nake ɗan amfani da shi. Nake yin abubuwan da zan yi da shi. Domin ina jin daɗin amfani da shi sosai. Ina jin daɗin aiki da shi sosai. Saboda idan na tashi sa caji, ba Android nake, yake zuwa da shi ba. Ba da Android ba ne, mai Type C ne. To wannan Type C kuma yana da sauri sosai. Da ace zan sa caji in ɗan fita, in je in ɗan yi wani abu na mintuna kaɗan. Zuwa lokacin da zan dawo, zan riga zai riga ma cika. Zan zo in gan shi ma ya kusa cika. To haka haka nake amfani da shi. Haka kuma nake jin daɗin amfani da shi. Saboda duk lokacin da naga dama zan ɗauka cajina. Duk lokacin da naga dama zan yi cajina. Duk lokacin da na fahimci wayana babu caji, zan ɗauka kawai na sa caji. Saboda ban da wani takamammen lokaci da nake sa caji. Lokaci, duk da wayinsu zaka ji sun ce maka saboda ba su da wuta ko ba su da sola a gidansu, zasu ce maka su za su sa caji yau da safe. To za su yi managing amfani da wayar su kuma me za su yi sai zuwa anjima da daddare sai su ce za su tafi sa caji ko kuma sai kuma gobe. Wani sau ɗaya ne aƙalla yake sawa a rana. Amma ni nakan sa a kowane lokaci. Domin kowane lokaci lokacin sa cajina. Kowani lokaci lokacin sa cajina, sa cajina ne. Idan ma a ce babu wuta, to zan ɗauko power bank ina, na sa cajina. Kuma hakan yana bani kwanciyar hankali, yana faran tamin rai. Saboda bana cikin wani yanayi na damuwa ko wai cikin inje ina cewa a'a. Ko yanayi na cewa, na, na, na rashin wuta ko wani maka mancin haka Da zai tayar mun da hankali in ji kaman ba zan iya amfani da wayana ko da ina so in biya bukata da shi ba. Gaskiya ba ni da lokacin sa caji.

Eh ina kuye kunna wuta sosai ma ina iya kunna wuta amma ban san wane irin wuta kuke nufi ba. Kaga idan wutan NEPA ne to abune mai sauƙi a gurina saboda ni injiniya ne, na iya kunna wuta sosai in ma ya lalace zan iya gyarawa. Domin ba kome bane idan ya lalace nakan iya kai wa wani ya gyara min ba. Aƙalla ni karan kai na nakan iya gyara kayana saboda ni injiniya ne kuma hakan ina jin daɗin kasancewa na mutum mai injiniya. Idan abu ya lalace yana da kyau mutum ya iya gyara shi. Balantana nama idan aka zo bangaren wuta, a ga yana da kyau mutum ya lalace ai mutum ya iya gyarawa. To idan kuma kuna magana akan wuta ne na wuta, na gas ko kuma murhu shi ma ina iya kunna wa saboda yadda aiki ba aikin maza bane aikin mata ne amma mun san kan ga yanda da iyayenmu suke yi saboda aƙalla har girki muna iya yi saboda mun koya kuma mun iya. Idan an zo kunna murhu, watakila in itace ne idan kuma in tsatsa irin su charcoal ne, indai me irinsu charcoal ne to su ma duk yana in ina iya kunna su. Duk da kowanne yana da yanayin yanda ake kunna shi kuma akwai step. Kaman na gas shi ma akwai yanayin da ake kunna shi. Shi ana amfani da, ana amfani da ashana ne ko kuma ka amfani da leta. Wasu ake kunna wa sai ka samu wajen kunna wa, wajen makunnin kaɗan buɗe shi kaɗan. Inda gas ne ya ɗan fara fitowa idan ka buɗe shi kaɗan sai ka esta ashana kuma ka kunna ko kuma ka kunna leta. Kana kunna shi zaka fara yin aikin da zakayi. Sannan kuma na murhu shi kuma za ka ɗan samu kalanzir ne ka zuba a kai. Idan ka samu kalanzir sai ka samo leda wanda bai wuce uku zuwa huɗu ba sai ka sa ka kunna kalanzir ɗin zai taimaka ma wannan ledan wutan ya fara ci. Kana esta ashana zai fara ci. Sannan kuma idan har haka sai ba ka da kalanzir kuma kana da damar da za ka iya kunna shi ba, ta hanyar samo leda sai kaɗan samu takadda kaɗan esta mata wuta sai ka canna a jikin ledan har sai ledan ya fara ƙone wa har ya yi taushi ya ƙone sosai. Sannan to wannan ledan shine wanda zai taimaka ya iya ƙoƙkona wayannan charcoal ɗin. Wayannan gawayin kenan su ne nake nufi da charcoal. Wayannan gawayin su idan ka gama, ka gama, ka gama yin abun da za ka yi ka gama, ka gama jajjera shi wannan gawayin sai ka sa leda. Idan ba ka da kalanzir kenan ba ko ba ka da gas haka sai ka sa leda. Idan ka sa leda sai ka esta mata ashana ko kuma idan ka sa leda ka esta mata ashana bata ɗauka ba sai ka samo takadda kaɗan esta ashana a jikin takaddan. In ka esta ashana a jikin takaddan sai ka ɗora shi a jikin leda har sai ledan nan ya ƙone, ya ƙone ya fara ƙona shi gawayin. To haka ne zai tayi haka ne, haka ne zaka samu ka iya kunna wuta ta hanyar na gawayi kenan ko kuma na, na itace. Idan ka ga ya fara ci na leda sai kuma ka ga ya kusa cinye wa har ya kusa ɗaukewa sai ka samo wani wayansu gawayin ka ɗaddora a kai don masa irin rumfa haka yanda idan ya tashi ci to zai ci gawayin da ke sama ne. Yanda idan ya fara cin gawayin da suke sama hakan ne to zai kasance kana da hanyar da za ka iya kunna wutar. Shi ma na itace haka ake mai duka tsari iri ɗaya ne. Sannan kuwa na gas kamar yadda na faɗa shi kunna shi kawai ake yi a sa mashi, a sa mashi wannan, a sa mashi lita ko ashana a esta shi zai kawo sai a yi aiki da shi yanda ya kamata. Kuma kunna wuta na nan ɗan tarki shi kunna wa kawai ake yi. Shi kunna kawai za a.

Launin bangoginmu suna da yawa. Ba guda ɗaya ba ne, ba kuma biyu ba ne ko ba uku ba ne. A gaskiya suna da yawa. Domin launin bangoginmu akwai shuɗi, akwai fari ma, kuma ince ruwan madara milki kenan. Akwai mai ruwan madara. Sannan kuma akwai me, akwai, a, wannan, akwai shuɗi kamar yadda na faɗa. To sai mai ruwan madara. To wannan shine a ɗaki kenan. Idan ka zo ɓangare irin na waje haka, zaka iya samun irin yellow. E, zaka iya samun ba yellow ba, zaka iya samun kamar mai ruwan ƙasa irin na painting Abuja wanda ake yawan yi brown kenan. Ba ka samu kamar a ɗakina ne gaskiya brown ne. Ni ban, ban irin na ɗa, ɗaki, irin na ɓangarensu ba parlour kenan ko to ban yi shi ba. Ni nawa brown ne. Sannan kuma idan kala biyu ne brown sai kuma akwai fari kuma milki ne. Sannan kuma su wani ɗakin kuma zaka ga ansa blue. Blue ne sai kuma mulki a sama, a sama kenan. To kala biyu ne dai. Sannan dai idan kaje waje kuma shi kuma shi anyi mata mai sunan shi ma anyi mata wannan ne, a, wannan cuku, coku, coku na, na siminti kenan. Da idan ka taɓa za ka dinga jin kamar ƙaya ƙaya a ajiye. To gaskiya wannan nake tunani ba ai mata fenti ba. Kawai dai kalan siminti dai ya fito a cikinta. Shi ne gaba ki ne wajen. Idan ka shiga ciki dai za ka fara ganin kalan da aka sa a, a tsakiya, tsakiyar gida kenan kafin ka shiga cikin gida. Eh, tsakiyar gida kafin ka shiga gida. Duk da mu gaskiya a yanzu ba muyi fentin ba, ba muyi fentin tsakar gida ba. Kawai filasta aka yi. In zakai filasta kawai sai aka batta. Da yau za mu wuce za muyi fenti, za mu duba yanayin fentin da muke sosai mu yi shi. Sai da yi shi. Amma idan ka shiga cikin ɗakuna ne ka shiga falo, a nan ne za ka fara ganin fenti da muke akwai blue akwai milki. Sannan kuma ɗakina akwai brown sai milki. Kala biyu ne dai muke amfani da shi mafi yawanci a ɗakunan. Ko kuma wanda idan ka shiga ɗakin shi shi kuma ba haka yake ba. In ka shiga ɗakin shi zaga fari ne saboda shi yanayin fentin da yake so kenan. Da ƙasan gida ka ce gidan yawa kuma sannan gidan da ba gidan masu kuɗi ba sosai haka. Gidan da ba gidan masu kuɗi ba na talaka sosai yanda yayi da kayansa sannan za'ayi imasa. Amma ka ga idan ka je gidan masu kuɗi yanzu ba ba ka isa fentin da za ka yi ba ga magan fentin da ake so kenan. To kahun ma kace zakai fentin ma kai za'a ga ma fentin saboda gaba ki ɗaya. Gaba ki ɗaya fentin za'a yi shine a lokaci guda. Ba wai za'a ce ai wancan, yayi fenti kaza ko wancan ga fentin da zai iya yi ko wancan ga fentin da zai iya yi ba haka ake ba. Fentin gaba ki ɗaya ne kawai ake yi a lokaci guda. Ka ga yanda yake yi saboda fentin, fenti yana da matuƙar mahimmanci idan mutum ya yi shi. Amma kuma akan so mutum ai yi fentin waje ne akan na ciki. Ciki ba wani bane. Don ba kowa zai shigo yaga cewa dole dole zai ga abunda ke ciki ba. Amma waje shine mafi mahimmanci yasa wa 'yansu zaka gan su sunyi fentin gida. Waje sun fentin waje yayi kyau wanda duk wanda ya gani yasan wannan kai gidan ta haɗu. Amma da za kaga shiga ciki sai kaga cewa babu fenti gidan ga dai yanan ne. To gaskiya fentin waje yana da mahimmanci. Sannan fentin ciki kuma ga ra'ayin ka idan kana so zaka iya yin fentin ka. Saboda ni na ɗakina yanzu na yi fenti amma kuma ra-rama, mance ruwa duk ya cinye mun fentinana. Yanzu sai na ƙara canza fenti kuma. Wannan shine irin launin da muke da shi na bangon gidanmu. Akwai shuɗi, akwai blue akwai kuma.